Kana riƙe lema lokacin ruwa, kana riƙe lema lokacin ruwa, kana riƙe lema lokacin ruwa, kana riƙe lema lokacin ruwa. Ina riƙe lema lokacin ruwa saboda tana matukar bada kariya ga ɗan adam. Idan ana ruwa, ruwan sama ya buge ka, yana sa ciwo, yana sa ciwon kai, zazzabi, kasala, sannan jikinka zai ɓaci in ba ka da wasu kaya da za ka sa. Nan ma za ka ƙara samun dattin kaya, komi zai iya faruwa da kai. Riƙe lema na da amfani. Ita kanta lemai amfaninta shi ya sa aka yo ta, da bata da amfani ba za'a yo ta ba. Lema tana da amfani musamman lokacin ruwan sama. In kana da lema a hannunka za ka iya shiga ko'ina kake so kai, kai yawanka. Sannan ka je duk inda kake so daga gida zuwa bakin hanya, daga bakin hanya zuwa gida. Musamman ko unguwa zani da damina ina riƙe lema domin yin tafiya-tafiyena. Domin ko da ruwan sama ya same ni a yanayin da ban yi tinani ba, za tai mun amfani.

Kana kunna tsaron batiri, kana kunna tsaron batiri, kana kunna tsaron batiri. Ina kunna tsaron batiri domin ba batira na kariya da inganci su tsaka su kara samun kulawa a koda yaushe. Kunna tsaron batiri shine abu mai mahimmanci a cikin rayuwata. Yana taimaka min a koda yaushe. Tsaron batiri abu ne mai matuƙar mahimmanci ga ɗan adam. In kana yin shi, za ka samu amfani sosai. Ina son tsaron batiri a koda yaushe. Tsaron batiri ina kunna shi a koda yaushe. A kan hanyata ta zuwa gida, da hanyata ta zuwa wajen neman aiki, da hanyata ta zuwa wajen neman abinci, da hanyata ta zuwa ofis, da hanyata ta zuwa ko ina du inda zani. A ɗakina, a wurin aikina, a makarantata, a makaranta, a wurin karatuna, da sauran sauran wuraren da nake zuwa. Hagaban budurwata da nake zuwa, fira wajenta ina kunna shi. Ina kunna tsaron batiri.

Kana miƙe jiki da safe, kana miƙe jiki da safe, kana miƙe jiki da safe. Ina tada jini da safe, ina mike jiki da safe. Idan na fara, na kan yi na tsawon awa guda har na wuce awa guda domin haka zai sa jikina yayi ƙarfi. In samu ƙarfin jiki da kuzari sosai yadda ya kamata. Zai ƙara mun lafiyar jiki, zai inganta mun jikina a koda yaushe. Hakan zai bani kariya da inganta jikina in samu ƙarko sosai in zama namiji na gari. Yin wannan abin mike jiki, shi ke sa namiji ya zamanto baya da kasala a jikinsa sannan koda yaushe ya ƙara samun lafiya da ƙwarin gwiwa a jikinsa. Ina tunanin miƙe jiki a koyaushe abu ne mai matuƙar amfani da ya cancanta a ce kowane ɗa ɗan adam yana yi a yaringa miƙe jikinsa da safe. Miƙe jiki da safe abu ne me kyau. Gaɓoɓin ka za su yi ƙwari sannan za ka ƙara samun lafiya da kuzari na jiki.

Mene ne abincin da kake ci da safe? Mene ne abincin da kake ci da safe? Mene ne abincin da kake ci da safe? To, ni dai a matsayina na talaka bana da wani abinci tsayaiye wanda nake ci da safe. Ina cin abin bicika da dama da safe. Musamman ranaku da dama. Ranar Litinin ina cin shinkafa da wake. Ranar Lahadi, ranar Talata ina cin wainar shinkafa da kuli da mai. Ranar Laraba ina cin waina da kuli da mai kamar yadda nake ci Talata zuwa ranar Laraba. Ranar Alhamis kuwa ina shan shayi, ti kenan da madara da safe. Ranar Juma'a kuwa ina samun taliya ta mai kyau, 'yan murza da fulawa ta Hausa in dankara domin tana riƙe ciki a ko da yaushe. Ranar Asabar ina komawa kan wannan abinci na, na waina shinkafa da nake ci daga Asabar zuwa Lahadi.

Kana cin salati? Kana cin salati? Kana cin salati? Kana cin salati? Bana cin salat. Bana cin salat. Ma'ana bana cin salat, ganyen salat gaskiya. Ba wai don baya da amfani ba. Ni kai na ban san dalilin da yasa bana cin shi ba. Amma bana son shi ne, ko a abinci bana cin shi. Salat, cin salat a wajena yana haifar mun da matsala ne shi ya sa ba na cin shi. Duk da dai yana da amfani a rayuwar ɗan adam to. Amma ban san me yake faruwa da ni ba. Na ci sa sai in ji kamazan a maikani kuma duk abin da zai bani matsala a rayuwa bai kamata a riƙa cin sa ba. Ya kamata in riƙa kiyaye lafiya ta a ko da yaushe. Shi ya sa tunda yana bani matsala nake kiyayewa da cin shi a ko da yaushe. Dan nan shine inda ya sa bana cin salati. Shi ne ya sa bana cin salati. Shi ne ya sa bana cin salat.

Kana jure ma barkono mai yaji, kana jure ma barkono mai yaji, kana jure ma barkono mai yaji. Ban jure ma barkono mai yaji. Wannan tambaya kamar in dariya kamar kar in dariya. Ya za'a yi? Ba zan iya jure ma barkono mai yaji ba. Domin shi barkono mai yaji zai saka hawaye har kaƙi gani, zai ma iya yi ma illa idanuwan ka sudaina gani. Wannan yajin ba ƙaramin azaba ake sha ba. In ka je kasuwa ko da hanya ka bi wajen wucewa wajen masu saida barkono, wannan tashin da yake yi za ka ji har atishawa kake yi. Bare ace kana jure mashi gaka kusa da shi. Sai dai su kasuwancan su ne sun saba. Kana jure ma barkono mai yaji, kana jure ma barkono mai yaji, kana jure ma barkono mai yaji. Ba na iya jure ma barkono mai yaji gaskiya. Ba na son yaji sosai saboda yana sa basir sannan zai iya sa ni gudawa in na jure ma barkono mai yaji.

Wane irin miya ka fi so? Wane irin miya ka fi so? Wane irin miya ka fi so? Wane irin miya ka fi so? Na fi son miya, miya taushe. Ma'ana miya ta jajjaje, miyar kayan miya wadda aka soya ta. Musamman a ce akwai wasu ƴan daƙwalen kaji a cikinta. An sayo yan kaji, sun haska ta, ta ji mai, ga mai a saman ta, an yaɗa shi a saman ta. To na fi son wannan miya domin ta fi inganci da ƙara lafiya, lafiyata da kuzari akoda yaushe. Kya! Ai wannan ba a ba yaro mai ƙyuya. Miya? Wannan miya? Eh musamman ta ji ƴan daƙwalen kajin nan ba ƙaramin daɗi take ba. In ka dangwala miyan nan, ka ɗauko cinyar kaza ka apa, daɗin da take da ita ba a magana. Ina? Ai ba zan, ba zan sa ma wani ba ma. Dan daɗi ma sai da in ɓoye kaina a ɗaki saboda kada wani ya gan ni in samma shi.

Kana iya dafa abinci, kana iya dafa abinci, kana iya dafa abinci ƙwarai kuwa? Sosai ina iya dafa abinci. Na iya dafa abinci ma. Sosai na iya dafa abinci. Na san adadin ruwa da ake sawa, na san adadin magi da ake sawa, na san adadin abin da ya kamata a sa da kayan ƙamshi da sauran kayayyika wanda zai sa abinci daɗi. Ni ɗan makaranta ne, na yi makaranta tashiri wato makaranta ta gaba da secondary, makaranta ta gaba da secondary. Shi ya sa na koyi abinci. Wata macen ma kai saboda iya girki na zan iya fim wata macen ma iya abinci. Domin iya abinci na in na yi shi wani yaci hat tambaya ta yake wa ya koya min abinci a gida ne ko ba a gida ba ne? Kuma ni gida ba a koya min abinci ba. Basira ta nake zubawa da tunani na domin yin girki yayi daɗi, hawo wasu su ji kamshi su yaba.

Wane irin ice crea, a wane irin ice cream kake fi so? Wane irin ice cream kake fi so? Wane irin ice cream kake fi so? To, na fi son ice cream wanda yake strawberry. Ma'ana wanda yake haɗe mai sanyi, wanda yake fari da ja jikinshi da launin shuɗi mai sanyi. Domin abu mai sanyi yana sanyaya mun zuciya, ina jin daɗin shi sosai. Na fi son mai sanyi ice cream ɗin mai launin shuɗi domin ya fi daɗi a ko da yaushe kuma yana ƙara min kuzari in na sha shi musamman in na ci abinci. Na fi son irin wannan ice cream ɗin domin ya fi amfani. A shawarce, ina ba 'yan uwana na kusa da ni shawara da su ma su riƙa amfani da irin shi domin jin daɗin jikinsu. Wannan ice cream ɗin kaii akwai daɗi. Ina da wani mai saida shi, da na je kaji yana "Customer, customer come and collect your own", ce "Okay sir". In je in anshi nawa, in ji daɗina nima in samma wasu.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wane irin wasa kake yi a waje? Wane irin wasa kake yi a waje? Tom, ana yin wasanni kala kala. Ni ɗan wasan barkwanci ne. Na iya barkwanci sosai. In kuna so ma zan iya yi maku. Duk inda muka zau na muraha akeyi. Domin mun rayuwa ba a fushi da mu, Haka muke. Sannan ina yin wasa. Wasan da na fi yi ma sosai shine ƙwallon ƙafa. Na matuƙar iya ƙwallon ƙafa sosai. Ina buga lambobi da yawa a cikin ƙwallon ƙafa saboda ƙwarewata. Gola ce kawai bana yi. Ina yin ɗan wasan gefe na hagu. A baya yake nan. Ina yin na dama a baya yake nan. Sannan ina na tsakiya a baya. Sannan ina yin tsakiya wanda zai ba da kariya daga striker wato wanda lamba tara kenan ne. Sannan ina yin gefe. Ba inda bana bugawa a ciki. Gola ne kawai bana yi. Duk inda aka sa ni zan taka rawar gani a wasan ƙwallon ƙafa. Na fi yin wasan ƙwallon ƙafa.

Wane abincin gargajiya ka fi so? Wane abincin gargajiya ka fi so? Wane abincin gargajiya ka fi so? Wane abincin gargajiya ka fi so? Na fi son ɗan wake a cikin abincin gargajiya, da dambu, da alala. Duk na fi son su domin suna ƙara kuzari da ƙwarin jiki sosai. Ɗan wake, nafi son ma ɗan wake a cikin abincin gargajiya, musamman ace ya sha yaji, da manja. In yasha yaji da manja, aka baɗe shi ya canza kala. Waiyo! Allahna daɗi kashe ni. Ba zan iya hiɗin daɗin da yake da shi ba. Domin in aka yi shima ɗaki nake shiga in kulle kaina, in na cinye na sha ruwa in ta rawa, saboda jin daɗi. Da nake yi na irin wannan so da nake yi ma wannan abinci na gargajiya wato ɗan wake.

Yaya kake zubar da shara? Yaya kake zubar da shara? Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara ta hanya daban-daban. Akwai abubuwan kwashe shara da yawa. Akwai roba, akwai botiki da muke yanka a nan mu, a gargajiyance Hausawa kenan. A gidajen mu na karkara, na ƙauye. Ni ɗan ƙauye ne ba ɗan birni ba. Ina tashi in zubar da shara. Inna yi shara ina samun roba muke fafawa mu cire saman ta sai mu riƙa kwasa muna fidda ta waje ko mu sa cebir wannan da ake amfani da shi, shi ma muna amfani da shi domin, ina amfani da shi domin kwashe shara ko na samu kwali na raba shi biyu. Shi ma ina amfani da shi wajen kwashe shara. Sannan ina samun leda in shimfiɗa ta in zuba a sharar sama sai in ɗauka sai in tafi. Da sauran kayayyaki da yawa waɗanda muke amfani da su.

Kana duba dabtarin kuɗi, kana duda kana duba dabtarin kuɗi, kana duba dabtarin kuɗi, kana duba dabtarin kuɗi? Eh, ina duba dabtarin kuɗi sosai a koda yaushi. Dub bayan mintuna, dub bayan sakan, dub bayan mako se. Ina duba shi kullum. Ina duba shi ranar Litinin da safe, da rana, da yamma, dai mangariba, da isha'i, da daddare, haz zuwa lokacin da zan bacci. Haka Talata da safe, da rana, da yamma, da daddare. Litin Laraba da safe, da daddare, da yamma, da daddare. Alhamis da safe, da daddare, da yamma, da safiya, da daddare. Juma'a da safe, da yamma, da daddare, da yamma, da daddare. Asabar da safe, da yamma, da daddare, da yamma, da daddare. Lahadi da safe, da yamma, da daddare, da yamma, da daddare. Harz zuwa ranar Litinin mai zagowa. Wato a mako ina duba shi sau bakwai.

Kana karatu kafin kwana, kana karatu kafin kwana, kana karatu kafin kwana, kana karatu kafin kwana. Ina karatu kafin kwana. Kwarai da gaske a kullum ko da yaushe in zan kwanta kafin nai barci sai na yi karatu. Saboda wannan karatun yana kare mutum daga sharri shaidanu waɗanda zasu zo su cutar da kai da daddare. Sana yana ba da kariya sosai. Ina karantawa sau uku kafin nai barci. Wani lokacin ma hasso huɗu a kowace rana sai dai ranar da nai mantuwa. Amma in dai ban manta ba a kullum sai na yi karatu kafin na kwanta. Wannan karatu yana da daɗi sosai. Ina karanta littattafai da yawa sannan ina yin addu'o'i na karatu kafin na yi barci. Ina karanta littattafai sosai. Ina yin zanuka da sauran ayyuka ma da dama amma inayin nafiyin karatu kafin na yi kwana ko da yaushe. Ina yin karatu sau uku kafin na yi kwana a kowane rana a mako.

Mene ne abin sha da ka fi so? Mene ne abin sha da ka fi so? Mene ne abin sha da ka fi so? Mene ne abin sha da ka fi so? Abin sha da na fi so gaskiya, na fi son, hm, abin sha cikin abin sha na fi son lemu. Lemun kwalba, mara gas. Ko da yake duk lemon kwalba yana da gas amma na fi son mara gas sosai. Musamman na fi son Sprite da Seven-up, Seven-up. Amma na fi son Seven-up gaskiya a cikin lemu. Shi ne abin da na fi so in sha in na ci abinci a ko da wace rana. Ina ma'amala da lemu mara gas sosai ko da yaushe saboda ina da ciwon olsa. Wani lokacin ta rarrashi in na sha Abumegas amma na warke, alhamdulillah. Na samu sauƙi amma na fi shan lemu a cikin abubuwan da nake sha. Abin sha na shine lemon kwalba Seven-up, na fi so in sha a ko da yaushe.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa office? Me kake yi da farko lokacin da ka isa office? Me kake yi da farko lokacin da ka isa office? Me kake yi da farko lokacin da ka isa office? Me kake yi da farko Abin da nake yi da farko idan na, farko idan na isa office, ina fara yin addu'a idan na shiga kafin na fara haɗa kayana. Ina yin addu'a, sannan sai na fara shirya kayayyaki na, na fara ajiye file file ɗina a gepe, in ɗauko duk wani abu da nake da shi in haɗa shi. Sannan sai in karya da ti da madara a cikin office, ina domin bana samun saboda bana da aure, bana karyawa a gida. Sai naje ofis nake karyawa. Shine abin da nake yi in na shigo, shine abin na farko da nake fara yi a office.

Kana ba da shawara a aiki? Kana ba da shawara a aiki? Kana ba da shawara a aiki? Kana ba da shawara a aiki? Eh, ina ba da shawara a aiki musamman ga ƙananan ma'aikata waɗanda su ne farkon zuwa ne a aiki. Basu san yadda za su kama kan aiki ba. Ya zama dole a ba su shawara yadda za su inganta aikinsu su ci gaba. Rashin ba su shawara shi zai sa su tayin kuskure a cikin aikinsu har su zo su kai ga sun rasa aikinsu. Ni kuma wannan abu bana son shi domin wasu daga cikinsu su keriƙe mahaifansu da iyalansu. Da zarar ancan mutum yayi kuskure ya rasa aikinsa, zai shiga wani hali wanda ba a tunani. Ni kam haka bazai yi man dadi ba saboda ina kishin ma'aikatana. Ina ba su shawarwari a wurin aiki domin su ƙara inganta aikinsu, su riƙe gaskiya da amana. Ba su shawara a koda yaushe shi zai sa ka taimake su su yi aiki cikin lumana har a kai ga cimma nasara.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina kake cin abinci a wurin aiki? A inda nake cin abinci a wurin aiki a ofis dina domin ofis dina yafi sirri. Bana san in fita waje ina cin abinci wasu su kula ni, suna mana dariya suna ce mun goro. Domin akwai abokan wasana a ofis dinmu saboda ofis ne inda nake aiki duk kusan ƴan uwa ne. Ni kuma wannan tsokanar ɗa siman bana jin daɗinta yasa nafi son inci abinci a sirrance. Cin abinci a sirrance yana daɗi ko gida na dawo a inda nake cin abinci guri nakeɓantacce. Nafi son inci abinci a guri keɓantacce hakan na ƙara mun ƙwarin gwiwa, inji daɗina inji samu lafiya da kasashi akoda yaushe. Bana son cin abinci a public wato cikin mutane da yawa domin wani baya da albarka bakin shi.

Kana yin barci da rana? Kana yin barci da rana? Kana yin barci da rana? Kana yin barci da rana? Eh, ina yin barci da rana. A kowace rana, ina yin barci da rana kafin na fita wajen aikina, saboda, in na samu hutu, ina fi, ina yin, ai, bacci da rana a ofishina, Lokacin da na rage aiki na, sai na kwanta naɗan yi bacci zuwa la'asar, Kafin la'asar sai na tashi, in na yi sallah, na ci abinci, Lokacin sallar la'asar yayi, in yi sallar la'asar. Baccin rana yana ba ni ƙwarin gwiwa da karsashi da natsuwa sosai. Ba ni san na fita wajen mutane ai ta gulmace-gulmace da maganar wasu a cikin jama'a. Wannan dalili shine yasa nake yin barci da rana. Na gwammace gwara in keɓance kaina daga damuwa. Wannan barcin da nake yi ya fi mani in je cikin mutane domin wani zai iya samun damuwa. Wannan bacci ranai yana da mahimmanci sosai a gurin ɗan Adam.

Wane lokaci na rana kafi so? Wane lokaci na rana kafi so? Wane lokaci na rana kafi so? Wane lokaci na rana kafi so? Wane lokaci na rana kafi so? Wane lokaci na rana kafi so? Na fi son a lokutan cikin lokutar rana da na fi so a ranaku. Na fi son lokaci na rana kake fi so. Na fi son lokacin rana daga ƙarfe sha biyu, daga ƙarfe biyu zuwa ƙarfe huɗu. Wannan lokacin na fi son shi musamman ranar Litinin. Na fi son wannan lokacin domin ina jin daɗin wannan lokaci a ko da yaushe. Wannan lokaci yana mun daɗi, ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe, ƙarfe biyu zuwa ƙarfe huɗu kenan. Sannan ƙarfe huɗu ta yamma ta yi, to na fi son wannan lokacin a kowace rana. Shi na fi so domin yana, ina jin daɗin shi. Lokacin ne nake cin abinci, nake yin wanka in samu nutsuwa. Na tashi bacina na rana, muyi labari da abokan arziki da ƴan uwa.

Me kake ci a wurin aiki? Me kake ci a wurin aiki? Me kake ci a wurin aiki? Na fi cin shinkafa da wake da yaji wato fara da mai da ake faɗi a hausance. Nafi cinta a kodayaushe a wurin aiki saboda tanamin daɗi sosai tana ƙaramin lafiya da ƙarfin jiki a kodayaushe naficin fara da mai. Shi ne abin da nake ci a kullum a koda yaushe amma ba kowace rana ba a mako. Ina samun canjin abinci a mako a cikin wajen aiki. Daga Litinin zuwa Laraba ina cin shinkafa da mai da yaji, fara da mai a hausance. Daga Alhamis zuwa Juma'a ina cin taliya in murza ita kuma da manja dafaduka domin tana da daɗi sosai. Ina fi cin wa'anna abin bicika a wurin. Su ne abinciccikan da nake ci kwaya biyu a wurin aiki.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? A'a, bana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Saboda zan iya samun matsala wajen zama. Ƙetare ƙafafu wajen zama na iya cutar da ɗan adam a cikin zaman shi na rayuwar shi ma gaba ɗaya. Shiyasa bana yin hakan domin samun kariya da lafiya ta a cikin wannan rayuwa. Shiyasa nike ko da yaushe bana ƙetare ƙafafu. Ƙetare ƙafafu ko wani ɗan uwana na gani yana ƙetare ƙafafu nike bashi shawara ya bari domin zai cutar da kanshi. Ko ba ɗan uwana bane ba kai ko a ina na ganka zan baka shawara ne ka ƙetare ƙafafu in ce ka bari. Domin hakan ba abu bane mai kyau. Ƙetare ƙafafu a bari. Ko da yaushe muna sanarwa gaba da gaba muna fiɗi ma abokanan mu wadanda muke zaune ni dai bana yi. A'a bana ƙetare ƙafafu lokacin zama.

Kana sanya safa kullum, kana sanya safa kullum, kana sanya safa kullum? A'a, ba kullum nake sa safa ba. Nakan sa safa ranar yi Litinin da safe da daddare da kuma ranar Talata da safe da daddare da kuma ranar Laraba da safe da daddare, Alhamis da safe da daddare. Amma ranar Juma'a bana sa safa saboda in nai wanka na tafi masallaci. Aka dawo sallah ina dawowa gida ne. Idan na dawo gida kuma na ci abinci ina fita wajen abokanai na ne mu zauna a majalisa muyi labari, ai raha ai dariya. Shiyasa bana sa safa da daddare kuma ina majalisa nan ma kuma ba a sauro a inda nake saboda ƙauye nake ba binni ba. Amma lokacin da na tafi birni ina sa safa a ko da yaushe saboda can ana fama da sauro.

Kana kwana a ciki, kana kwana a ciki, kana kwana a ciki. Ina kwana a ciki, ina kwana a ciki sosai ciki saboda kariyar lafiyata. Dole in kwana a ciki. Akwai sauro, akwai iska, akwai sanyi, akwai zafi. Lokacin sauro da lokacin sanyi na fi kwana a ciki sosai amma a lokacin zafi na fi kwana a waje. Lokacin sanyi dole ne ma in kwana a ciki. Bayan ma na shiga ciki sai na ƙara sa wasu abubuwan ciki in ƙara ciki domin cikina yayi zafi, in samu kariya da sauro da wasu abubuwan da ke damuna. In baka kwana ciki ba lokacin zafi, lokacin sanyi da lokacin sauro za ka cutar da lafiyarka. Lafiyarka za ta raunata, kai ma za ka raunana. Za ka samu cikas da naƙasu, za ka kamu da malaria da sauransu cututtuka na zamani.

Menene abunda kake tunawa daga yaro? Menene abunda kake tunawa daga yaro? Menene abunda kake tunawa daga yaro? Abunda nake tunawa daga yaro, koda yaushe in na tunashi nake dariya, shine wasan ƙasa. Wasan ƙasa da muke yi da ƴar faɗe da shan taba kara da muke yi. Wannan abunda nake tunawa daga yaro ina yin dariya a koda yaushe in na tunashi. Yarinta abuce mai daɗi kuma abuce mai wahala. Sallake ta yanada matuƙar wahala da siradi. Naji daɗin wannan tambaya sosai domin na tuna da abubuwan da suka damu a faro sadda ina yaro. Koda yaushe in natuna sai nayi dariya. Wannan tambaya ta tuna mini da lokutan dana wuto shekarun baya a ƙalla a ƙalla a ce shekaru da dama ina tuna wasan ƙasan da muka yi da sauran abokaina na yarinta. Kai, naji daɗin tambayan nan sosai.

Wane wasa kake son yi? Wane wasa kake son yi? Wane wasa kake son yi? Wane wasa kake son yi? Na, ina yin wasanni da yawa amma wasanni na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Na fi yin wasan ƙwallon ƙafa domin na fi iya shi. A ƙwallon ƙafa ina buga lambobi da dama, ina buga lambobi da yawa, ina buga lambobi da yawa, ina buga gefen hagu na baya, ina buga gefen dama na baya, ina buga tsakiya a baya, ina buga tsakiya, midfielder kenan center defence midfielder lamba huɗu. Ina yin lamba shidda daga nan ina yin gefe, attacker kenan winger, ina yin winger, ina yin striker, ina yin lambobi da yawa. Ni ɗan ƙwallo ne mai bambantan lambobi amma ba na yin gola. Gola ce kawai ban iya ba saboda abu ce mai matuƙar wahala da sakaki. Shiya sabana yin gola da ko dushe. Wannan shi ne wasan da na fi so, wasan ƙwallon ƙafa.

Wane gidan abinci ka ke fin so? Wane gidan abinci ka ke fin so? Wane gidan abinci ka ke fin so? Na fi son gidan abinci mai tsabta, tsabtataccen gidan abinci. Burin kowane mutum zai ci abinci, ya samu gidan abinci tsabtatacce. Domin wannan shi ne zai baka damar cin abincinka a cikin natsuwa a ko da yaushe. Wannan shine zai baka damar cin abincinka a cikin natsuwa a ko da yaushe. Shiyasa na fi son in je gidan abinci tsabtatacce. Ina jin daɗin cin abinci tsabtatacce. Na ji daɗin wannan tambaya sosai ƙwarai matuƙa domin ana kula da lafiyata. Na fi son abinci, gidan abinci tsabtatacce, gidan abincin da ake abinci kala-kala, mai tsabta, matar mai tsabta, gidan ma mai tsabta. Alhamdulillah, na fi son gidan abinci mai tsabta.

Kana son zama kusa da taga? Kana son zama kusa da taga? Kana son zama kusa da taga? Kana son zama kusa da taga? A'a, bana son zama kusa da taga domin hakan zai iya cilla rayuwata cikin wata gagaru mun matsala. Bana zama kusa da taga domin hakan haɗari ne dani. Zan iya waigawa ko ta baya in faɗa. In karya ƙasossowan baya na in cutu. Shiyasa bana zama kusa da taga amma kuma yana da amfani domin zaka sha iska sosai musamman lokacin zafi. Lokacin sanyi kau bazaka iya tanƙarar ta ba. Wannan dalilin na zan iya fadawa shiyasa bana iya zama kusa da taga domin kiyaye lafiyata. Bana son, kana, ban son zama kusa da taga gaskiya. Bana son zama kusa da taga domin kiyaye lafiyata da tsaron lafiyata da ingantawa da ƙarfafa gwiwata da kula da lafiyata a koda yaushe.

Mene ne yake, mene ne yake sa ka dariya? Mene ne yake sa ka dariya? Mene ne yake sa ka dariya? To wassu tambayoyi da kuke mun sune ke sa ni dariya. Abin da ke sa ni dariya abunubuwa ne da yawa. Ina shiga farin ciki sosai a duk lokacin da na ganni A lafiya Lau in na ci abinci. Ina godiya ga Ubangiji. Kallon comedies bidiyos comedies ƴan ƙananan bidiyo suke sani ma dariya. Sannan in kall-- na kalla mahaifiyata, ita kai na tana sani dariya cikin farin ciki a ko da yaushe in na tuna da ita. Ita kanta takan sani dariya ta ƙarfafa mun guywa a kowa da yaushe. Allah ya yi masu albarka, iyayen mu ne. Kallon bidiyo suna sani farin ciki sosai in yi dariya in nishaɗantu. Su ne ma abubuwan da na fi suka saf-- sani dariya. Ni kaina ina ba kaina dariya ma. Ni kaina kaina ina ba kaina dariya.

Wane irin yanayi kafi so? Wane irin yanayi kafi so? Wane irin yanayi kafi so? Wane irin yanayi kafi so? Wane irin yanayi kafi so? Tom ina son yanayi da yawa da yawa amma na fi son yanayin sanyi. Na fi son yanayin sanyi domin shi ba takura a cikin shi saboda yanayin sanyi ko rigar sanyi ma ni bana sawa. Shine lokacin da za ka yi wanka ko rauni ka ji yana saurin warke wa. Sannan za ka shiga ɗaki ka shiga ciki ka sa kaya ka ƙara nankawa ka kwanta ka yi bacinka cikin lumana. Shine wannan yanayi mafi daɗi a rayuwata da na fi so. Daga nan sai lokacin damina shi ma lokaci ne da za ka yi bacci cikin aminci ga shukoki kala kala ko raye sun yi shar gariye daɗi. Ina fi na son wannan lokuta yanayi kafin sosai.

Yaya kake sasanta rikici a gida? Yaya kake sasanta rikici a gida? Yaya kake sasanta rikici a gida? Yaya kake sasanta rikici a gida? Na'am. Masha Allah. Na ji daɗin wannan tambaya kwarai dai dagaske da kuka yi mana ita. Allah ya saka maku da alkhairi. Wannan ya nuna kuna son ku ji yadda mutum yake rayuwar shi sosai sosai. Ina sasanta rikici a gida ta hanyoyi da dama, musamman nidai dama a wata tambaya da kuka yi mana, na gaya muku ne ɗan barkwanci ne. Na fi sasanta rikici ta hanyar yin wasa da dariya. Ana wasa, ana dariya, zan sasanta rikici cikin far'a da murmushi da nishaɗantarwa ba tare da taɗa murya ko yin faɗa ba ko bugu da kai wa wani bugu har rai ya ɓaci. Na yi sasanta rikici a gida a cikin fara'a da dariya da sauransu. Wannan hanya ita nake bi na ke sasanta rikici a koda yaushe a cikin gida.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Wane lokaci kake yanke, kake wanke kayayyaki? Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Ina wanke kayayyaki a lokaci, lokacin da safe. Bayan mako biyu, a kowane bayan mako biyu nake yin wanki. Sannan da safe nake wanke wa daga ƙarfe sha ɗaya zuwa ƙarfe sha biyu. Domin in na gama zuwa ƙarfe sha biyu kafin lokacin sallayi, na zo na samu guri na kwanta na ɗan huta, na huta, na kwanta, na huta na ɗan ji daɗin rayuwa. In ɗan huta daga ji da na yi na wanke kayayyaki na, in yi barci zuwa ƙarfe biyu, in tashi, sai in ci abinci, in yi wanka. Ranar da na yi wanki dama bana zuwa ofis sai na fita wajen abokai aɗan yin labari, ayi raha, ayi wasa, ayi dariya da sauran su dai ayyuka da muke yi.

Kana yin addu'a kullum? Kana yin addu'a kullum? Kana yin addu'a kullum? Kana yin addu'a kullum? Kwarai da gaske ina yin addu'a kullum. A kowace rana ina yin addu'a. Kowace rana sai na yi addu'a. Da safe in na tashi bacci ina yin addu'a. Da rana in zan fita gida zan yi addu'a. Da safe in zan fita gida zan yi addu'a. In zan dawo, zan shigo zan yi addu'a. In na yi wanka zan fita da rana zan yi addu'a. In zan shigo na dawo da yamma zan yi addu'a. In zan shigo da daddare zan yi addu'a. In zan rufe gida zan yi addu'a. In na kwanta bacci zan yi addu'a kafin na yi bacci. Kullum ina yin addu'a. In na yi sallah zan yi addu'a. Addu'a dole ko da yaushe ma mutum ya yi ta. Tana da matuƙar amfani. Ita ke taimaka mana. Wannan ma aikin da muke mu na addu'a ko da yaushe muyi nasara In Shaa Allahu.

Yaya kake jurewa zafi? Yaya kake jurewa zafi? Yaya kake jurewa zafi? Yaya kake jurewa zafi? To, wannan tambaya yana jurewa zafi ta hanyoyi da dama. Dole ma mutum ya zama mai juriya a lokacin zafi. In ɗaki nike ina buɗe windows, wato tagogi da ƙofa sannan in tuɓe riga, daga ni sai ɗan ƙaramin wando nike zaune a lokacin zafi. Da daddare nakan buɗe ɗaki in bazan fita ba in zankwanta saboda zafi. In samu iska da zata shigo ta ko ta bani iska sosai inji daɗi in samu iska. Sannan da daddaren ma in zan kwanta da ƙaramin wando kaɗai nake kwance a jikina saboda lokacin zafi sai ka taƙai ta saka kaya da yawa jikinka domin kaucewa wannan zafin shine zai saka jure ma shi.

Wani ƴaƴan itace kake fi so? Wani ƴaƴan itace kake fi so? Wani ƴaƴan itace kake fi so? Wani ƴaƴan itace kake fi so? Tom, na fi son ƴaƴan itace, na fi son mangwaro gaskiya. Na fi son mangwaro da magarya da ɗinya cikin kayan itace kenan. Sannan ina son kankana. Kankana ba kayan itace ba ce. Na fi son ma dai mangwaro gaskiya, musamman mangwaro da gwaba. Yauwa na ma fi son gwaba. Gaskiya na fi son gwaba a cikin kayan itace domin ita tana da daɗi gaske, tana magani sosai da sosai. Na fi son gwaba a cikin ƴaƴan itace da mangwaro. Su ne masu daɗi sosai da matuƙar amfani a ganina dai. Sannan ina shan magarya, na fi son dai gwaba a cikin ƴaƴan itace.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Kana son ɗakin ka yayi haske? Kana son ɗakin ka yayi haske? Ƙwarai kuwa? Ƙwarai. Ni ke son ɗaki na kam ya yi haske. In ɗakin ka ya yi haske sai ka fi yin walwala a ko da yaushe. Kowa na son haske a cikin ɗaki. Ai duhu ba abu ne mai daɗi wanda za a ce aji daɗin zama da shi. In ɗaki ya yi haske, na fi son ɗaki ya yi haske akoda yaushe. Hasken ɗaki shi ke sa ka ga duk abun da kake son ɗauka. In ka zo za ka gan shi ko allura ka aje ka zo ɗaukan ta za ka gan ta a inda ka ajiyeta ba tare da wata matsala ba. Amma in ɗaki ya yi duhu in ka zo neman abun ka, kai kanka za ka iya bugewa har ka cutu. In kuma ka cutu, ka kai ka cutar da kanka. Yin hasken ɗaki, hasken ɗaki shi ke sa ɗaki ya yi haske kai kan ka ka samu natsuwa da kwanciyar hankali a ko da yaushe.

Kana fison hawa matakala ko lift, kana fison hawa matakala ko lift, kana fison hawa matakala ko lift. Na fi son hawa matakala gaskiya. Hawan matakala yana sa mutum ya ƙara ingancin jiki da ƙwari. Kana motsi, yana sa ka motsa jikinka, jinin ka ya tashi. Gaskiya da samun ƙwarin gwiwa wannan hawan matakala da kake yi shi kuma lift, idan kin kawo lift kawai za ta ɗauke ka ne ta tafi. Amma in ka yi hawan matakala musamman lokacin da ka ci abinci, ka ci abinci ana buƙatar ka motsa jikinka. To wannan matakala da za ka ɗan tattaka kaɗan tattaka kaje ka dawo, kaje ka dawo shi ya sa jinin ka ya, ya ba zai daskare ba, ya zo na guri guda. Za ka motsa jikin ka sosai. To na fi son hawan matakala gaskiya domin hawan matakala yana da amfani kuma zai sa jinin ka ya tashi ka motsa jinin ka a ko da yaushe kari ka. Ba'a muna ina amfani da hawan matakala na fi son shi gaskiya.

Kana fison shinkafa ko tuwo, kana fison shinkafa ko tuwo, kana fison shinkafa ko tuwo, kana fison shinkafa ko tuwo. Ka yi. Wannan tambaya ta yi daɗi sosai gaskiya kuma ta nishaɗantar da ni, ta ba ni dariya. Wurin waɗannan tambayoyi suke nishaɗantar da ni saboda su sa ni farin ciki sosai. Ina jin daɗin irin wa annan tambayoyin gaskiya. Na fi son shinkafa sosai, musamman ace a haɗa shinkafan nan da wake da yaji daban, a ɗan ɗora mata wasu 'yan guntattain naman maka, eh, wasu 'yan daƙwalen kaji a ɗora su sama. Ka yi, za ta yi daɗi. Shinkafa ta fi tuwo amfani. Shi tuwo idan ci shi ma yunwa yake sani, yana sa mun yunwa. Tuwo bai da wani amfani kashi kawai yake sawa. Amma itako shinkafa tana da amfanin nika da yawa, tarikema ciki musamman ɗora ɗan daƙwalen kaji sama.

Ya yaka ke tafa? Ya yaka ke tafa? Ya yaka ke tafa? Ya aka ke tafawa? Ya yaka ke tafan? Yanda nike tafa ina haɗa hannaye na kwaya biyu. In tafa, in ƙara tafawa, in ƙara tafawa, in ƙara tafawa, in ƙara tafawa, in tattafa, in tafa, in cika gaba da tafawa, ko dayaushe cikin tafawa nike zan tattafawa da ganan har ƙarshen rayuwa tattafawa. Ba wani mehana ni tafawa saboda tafawa na da amfani. Za n tattafawa in cika gaba da tafawa da hannaye na kwaya biyu. In ya tsu na kwaya goma, tattafawa. Baya an sani ba nike tafawa. Tafawa ta ina jin daɗin tafawa. In cika gaba da tafawa da 'yanya tsu na kwaya goma, han nuna kwaya biyu nike haɗawa in tattafa. In bubbuga, in ware, su ƙara haɗa su naci gaba da tafawa. In tattafawa cikakarshen mako duk kullum ina tafawa. Wani sati ina tafawa. Koh shekara ina tafawa. Wani wata ina tafawa.

Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Yadda nake son dafa ƙwai, a dafa shi yayi taushei, yayi kyau sosai. Haka nake son a dafa ƙwai, ya yi daɗi, ya yi laushi. Kai, in aka dafa ƙwai bayan an dafa shi, a aje shi a sashi cikin ruwan sanyi don dauki amincina sai a cire shi. In aka ciro shi sai a ɓare shi. In aka ɓare shi sai a ɓara shi wannan gwaidwai. Wata yar gwaidwa take ciki sai a aje ta gefe. Sai aɓara, ɓara su a maida su sanka-sanka su koma gefe. Kai, to haka nake son dafa ƙwai. Ko aure na, dudda yanzu ni ban aure ba, haka matata zata rika dafa ƙwai.

Me kake jira ranar biyan albashi? Me kake jira? Me kake ji? Ok, me kake ji ranar biyan albashi? Me kake ji ranar biyan albashi? Me kake ji ranar biyan albashi? Tam Wannan tambaya ansatta a buɗe take. Kowa na jin daɗi ranar biyan albashi. Abin da nake ji shine daɗi, saboda albashina zai shigo zan yi amfani da shi. Shine abun da ina jin daɗi ranar biyan albashi. In aka biya ni, zan ji daɗi, zan je in yi hidimuna. Ƙila na ci bashi, na wasu kaya kaga zan je in biya. Mai kuɗi na jiran kuɗin shi, in aka biya albashi da ya shigo zan ji daɗi. In je in biya shi, shi ma zai ji daɗi, zai farin ciki, zan farin ciki. Wannan shine abun da nake ji ranar biyan albashi. Ina jin daɗi sosai domin ina taimakama ƴan'uwana da abokan arziki da sauran mutane wa'anda suke tare da ni.

Wane gudu na fanka kake fi so? Wane gudu na fanka kake fi so? Wane gudu na fanka ka fi so? Wane gudu na fanka ka fi so? Na fi son gudun fanka a kai shi uku, a kai shi uku. In aha kai gudun fanka uku na fi jin daɗin shi. Shine bata zarce gudunta sosai. Dudda dai daga ɗaya zuwa uku ce. Lokacin zafi na fi sonta uku. Lokacin sanyi na fi sonta ɗaya da rabi. Saboda lokacin sanyi ma ba a cike baƙata ƙwannata ba saboda bata amfani lokacin. Amma mu musamman mu irin mu in mukaci muaƙoshi mu fi son mu ji iska na kaɗa mu domin muji mu yi bacci cikin lumana. Shiyasa nake son fanka a lokacin sanyi ma a kai ta ɗaya da rabi. Amma na fi jin daɗinta lokacin zafi aka kai ta uku. Ka ji abinci ka kwantu kazo ku zauna saitinta wayyo daɗi. Na fi sonta uku gaskiya.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Kamman kun san abin da ke damuna? Ko yanzu ina yarda abin da nake yi na farko shine ina fara neman magani kafin ta cim min. Neman mura ba ciwo bane mai sauƙi kamar yadda wasu suke ɗauka. Ciyo ne wanda zai hanaka saka ta cikin rayuwa. Zai bakka kana yawo amma ba da ƙarfin gwiwa ba. Ina shan magani ne sannan ina ƙauracewa ruwa mai sanyi wanda zai ƙara haifan man da matsala akan murana. Ƙara shan ruwa mai sanyi shi zai ƙara ma ciwon zafi sannan ina kusancewa wanda sun ƙara shaƙawata munin ruwan daga wata shi. Domin ita cutar ce wadda ana ɗaukanta ta hanyar yin nan. Bashi ina neman magani ne daga farko da na fara yin mura.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Yaya kake koyon fasaha sabo? Yaya kake koyon fasaha sabo? Yaya kake koyon fasaha sabo? Ina koyon fasaha sabo ta hanyar yin amfani da wayoyin zamani, ta hanyar karanta littattafai, ta hanyar yin karatu a makaranta, ta hanyar zama da mutane, ta hanyar wasa da dariya. Na fi samun mare fasaha ta hanyar ƙirƙirar WhatsApp group da lokacin, da bada lokacina in zo na an yi tunani mai kyau domin na ganagano ma kaina sababbin hanyoyi wanda zan ƙirƙiri wani abu da ƙaurace ma wani abu wanda zai zubo shafan marayuwa ko ya hana ni wani abu wanda zai sa ni bani cigaba a cikin rayuwata. Ina samun fasaha ne ta hanyar littattafai da wayoyin zamani ta hanyar silence show da sauransu dai. Amma na fi samun fasaha ta hanyar in zo ma in yi tunani.

Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Na fi son kayan ɗaki irin na zamani waɗanda suka zo da zamani masu taushi da laushi da inganci, waɗanda suke da kyan gani da ƙawa a gani da ji da sauraro. Ko a labari kake so za ka tabbatar suna da kyau. Domin kayan ɗakin zamani an ƙirƙire su da kwaliti da inganci. Ina son kayan ɗakin zamani domin zamani ya zo da kayan ɗaki mai kyau masu kala fari da ja. Amma ina son baƙaƙen kala. Ana yin kaya masu inganci a wannan lokaci musamman baƙaƙe kala da kuma masu ruwan ƙasa. Su ma suna da kyan gani, aji da saurare da gani da bayani ta kowace hanya ta fuskar baya, da fuskar gani, da fuskar sauraro.

Wane kirin tsintsiya kake amfani da shi. Ona yin tsintsiya kake amfani da shi. Ona yin tsintsiya kake amfani da shi. Ona yin tsintsiya kake amfani da shi. Ina amfani, ina amfani da tsintsiya mai ruwan ƙasa, wadda tsintsiya fara da baƙa da sauran launuka. Damai tsaftace mahallina inda nake zama, kuma nake kwanciya nake jin daɗi. Yin amfani da tsintsiya baƙa ita zata sa idan kayi shara wannan ƙura ko da ta dawo jikinta ba za ta baci ba. Sannan tana da lasting tana da gwari. Wajen yin amfani da ita, tsintsiya baƙa mai kauri wato tsintsiya kwakwa ita ake ce ma tsintsiya kwakwa ta shara tsakan gida. Ɗaki kuma muna da tsintsiya laushi wadda take koriya green ke nan koriya. Ita muke amfani da wa'annan kalan tsintsiya.

Mene ne abincin da kake fi so? Mene ne abincin da kake fi so? Mene ne abincin da kake fi so? Abincin da na fi so, na fi son shinkafa da wake da mai da yaji. Suna da daɗin ci da daɗin sha'ani. Na fi son su a ko da yaushe. Ina jin daɗin cin su. Ina cin su da safe, da rana da dare, amma ba kowace rana ba. Wasu ranakun bana samun cin su sannan ina da tsarikan cin abinci da na ƙirƙira waɗanda na ke yi a kowace rana. Wani lokacin bana cin su. Ina cin su ne Talata, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis. Ban kai zuwa Juma'a ba asabar Lahadi kuma ina cin sauran abinci cika da Juma'a waɗanda zasu gina min jikina. Amma duk da haka na fi son shinkafa da mai da yaji da wake.

Kana iya tuƙin mota? Kana iya tuƙin mota? Kana iya tuƙin mota? A'a, ban iya tuƙin mota ba. Ban fara ba. Yanzu ba zan iya tuka mota ba saboda ban koye ta ba. Ita mota, dole sai kana da ita ne za ka koye ta kuma sannan ka san yadda ake yin ta. Ban maida hankali akanta ba ne saboda ban da ita. Daga lokacin da nai nawa, shine zan ji daɗin yin ta. Inda nake so zan je in dakko ta in tafiya ta. Zan iya ara ma abokina ko ɗan uwana ko waɗanda muke tare da su makusanta na. Amma in ba takaba ce du yadda ka iya ta in ka je aro se wani ya ɓata ma rai, shi ya sa har yanzu ban iya mota ba. Ban damu kuma na iya ta ba don yanzu sai dai nan gaba. Eh kuma ina rokon Allah ya hore mun na samu kuɗi sai na sai tawa. Wadda zan riƙa watayawa. Ni ma in riƙa hutawa da tawa ba tare da ɓacin rai wani ya ɓata min rai ba. In na tashi zan yi tafiya, zan je wani waje.

So nawa kake amfani da wayarka? So nawa kake amfani da wayarka? So nawa kake amfani da wayarka Tom? Ko da yaushe waya ta ni amfani na ke da ita. Lokutan da ban amfani da waya, lokuta ne ƙalilan waɗanne basu da yawa. Lokutan da ban amfani da waya, daga ƙarfe shabiyu zuwa ƙarfe biyu da rabi na rana bana amfani da waya. Daga biyu da rabi zuwa ƙarfe uku zuwa la'asar ina amfani da waya. Daga la'asar zuwa ƙarfe shida bana amfani da waya. Lokutan da nayi amfani da waya ta shine da daddare. Ina amfani da waya ta aƙalla kamar sau goma a rana saboda ko duk yaushe tana tare dani. Indai ban amfani da waya ta ba, bata tare dani. Sau goma, wajen sau goma, aƙalla sau goma nake amfani da waya ta.

Kana karanta jarida? Kana karanta jarida? Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida sosai da sosai. Ina karanta jaridu irin su Mikiya, kar jaridan Hausa na Turanci su Daily Trust da sauran su. Saboda karanta jarida yana sa ka san me ake ciki a duniya da kuma ƙasar ka me yake faruwa a inda kai nisa daga inda kake. In kau ba ka karanta jarida lalle za a sha ka basulla. Ƙasa za ta rika tafiya cikin wasu abubuwan da baka sani ba. Karanta jarida shi ke ba na, ba na, ba ni damar sanin me ke faruwa a ciki a duniya. Ina karanta jarida a kullum, kowace rana. Duk sanda na samu lokaci ina karanta jarida ko da yaushe.

Nawa ruwa kake sha kullum? Nawa ruwa kake sha kullum? Nawa ruwa kake sha kullum? Nawa ruwa kake sha kullum? Nawa ruwa? Ina shan ruwa sau biyar a rana. Ina shan ruwa da safe, da rana, da yamma, da daddare kafin in kwanta, in zan kwanta ma zan sha. Da safe in na karya ina shan ruwa, da rana in na ci abinci ina shan ruwa, da yamma wato da asar ina shan ruwa domin ƙara inganta jikina saboda na ci abinci da rana sai in ƙara shan ruwa. Da daddare, kamar karfe tara na dare ina shan ruwa saboda na ci abinci da daddare. In zan kwanta sai in ƙara sha domin ƙarin samun ƙwarin gwiwa da yin ɓacci cikin lumana.

Yaya kake gina dangantakar ka da kasuwanci? Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Ina gina dangantaka ta kasuwanci cikin lumana da natsuwa, cikin fara'a da dariya. Da jarabawar customers nawa, ma'ana masu sayayya nawa hannu bi biyu ta hanyar yi musu wasa da, da dariya. Da basu bayani ta yadda za su fahimci ingancin kaya na da saukinsu, da kyansu da nagartasu. Ba na wa kasuwanci cikin ɓacin rai da damuwa saboda ni ko da yaushi, shi wanda ya zo sayayya wajenka yana so ka tarbe shi kana dariya. Domin haka zai ba shi ƙarin gwiwar cewa ka iya kasuwanci, ka iya tarban mutane, ya ji daɗi domin sayen kayanka shi ma saboda gobe ya dawo. Ta hanyar wasa da dariya nake tarar nake in ka ingantar gina dangantaka ta da kasuwanci.

Mene ne mafi mahimman muhimmanci a kasuwanci? Mene ne mafi muhimmanci a kasuwanci? Mene ne mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mufi mahi-muhimmanci a kasuwanci shine lokaci. Shine lokaci da jari. In ka ba kasuwancin ka lokaci da jari, ka yi haƙuri, ka jure, ka tsaya, ka tsara gaskiya a cikin kasuwancin ka, Allah zai taimake ka harka cimma nasara a cikin kasuwancin ka. Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine haƙuri. A ko da yaushe ana son ka yi haƙuri a cikin kasuwanci sannan ka natsu, ka iya tarba yadda ake kasuwa cikin amana da far'a da dariya. Babban abun da yafi mahimmanci a kasuwanci shine haƙuri. Haƙuri yafi komi muhimmanci a cikin kasuwanci. Duk kasuwar da ba za kai haƙuri ba to ba za ka ci ribar ta ba har abada. Bama za ka ga ribar ta ba don za kaita yintane da asara.

Kana iya amfani da kwamfuta? Kana iya amfani da kwamfuta? Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta amma ba kome nake iya yi da ita ba. Iya iya abin da na sani ya shi nake iya amfani da kwamfuta. Na samu ilimin kwamfuyuta kaɗan iya wanda nake da shi amma ba sosai ba. Ina iya amfani da kwamfuyuta ƙwarai kuwa sosai. Na koyeta ne daga wajen abokina wanda shi karantarta yake. Ni kaina na so in karatun kwamfuyuta to sai dai hakan bai ba ban samu dama ba. Allah bai yadda ba sai na canza wani aikin na nemi wani wata hanyar. Wannan dalilin ne yssa ba na yi amfani da kwamfuyuta sosai yanzu kuma ba na da itama. Shi ya sa ba na amfani da kwamfuyuta sosai kamar shi yadda abokina yake amfani da kwamfuyuta amma na iya amfani da kwamfuta.

Kana pison kayan zaki ko gishiri? Kana pison kayan zaki ko gishiri? Kana pison kayan zaki ko gishiri? Na pison kayan zaki akan kayan gishiri domin kayan zaki sunfi daɗi. Bana son gishiri sosai. Abu mai gishiri ma ni bai dame ni ba. Bana son kayan gishiri gaskiya. Na pison kayan zaki irin su chocolate alewa da kankana da rake da sauran su day Duk wani abu wanda ya danganci zaki ina son shi sosai domin yana ƙara lafiya sosai a jikin ɗan adam. Sannan kuma yana da illar shima. Ba za a ce duka amfani gare shi ba duk da komi da amfanin shi da rashin amfanin shi. Amma na pison kayan zaki gaskiya sosai ina son kayan zaki sosai da sosai ina son kayan zaki.

Kana zama kan gwiwa? Kana zama kan gwiwa? Kana zama kan gwiwa? Kana zama kan gwiwa? A'a, bana zama kan gwiwa gaskiya. Domin kada gwiwata ta samu matsala. Zama kan gwiwa yana iya haifar man da cutar da ban yi tunani ba. Shi ya sa bana zama kan gwiwa. Bana zama kan gwiwa. Bana zama kan gwiwa. Ban zama kan gwiwa. Ban zama kan gwiwa. Bana zama kan gwiwa. Ban zama kan gwiwa. Gaskiya bana zama kan gwiwa kuma ba zan zauna kan gwiwa ba. Ko wa ya ban shawara, ya ce in zauna kan gwiwa, ba zan zauna ba. Bana zama kan gwiwa kuma ba zan zauna ba. Ban zama kan gwiwa, kuma ba zan zauna ba. Ba abun da zai sa ni in zauna kan gwiwa. Wanda ma ya bani shawara ya ce in zauna kan gwiwa baya so na. Maƙiyi na ne gaskiya, domin bai buƙatan lafiya ta. Zama kan gwiwa, ba abu ba ne mai daɗi, ba abu ba ne mai kyau. Ba ni shawartar wani ɗan uwana ya zauna, ya riƙa zaman gwiwa. Ba abu ne mai kyau, baya da kyau.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Kwarai da gaske ina amfani da ajiy-- ajiya a yanar gizo. Ina amfani da ajiya a yanar gizo domin samun memories, ma'ana ajiyoyi da dama waɗanda in na gan su zani suna da abun da ya faru a rayuwa ta. Yanar gizo guri ne na tattara sakonni da yin ajiya mai kyau, wanda ko bayan shekara nawa zaka dawo ka dauki ajiyan ka, ko bayan baka da rai ko da wa ya shiga inda ka-- ya shiga yanar gizon ka zai ga wannan ajiya da kayi. To hakan na da kyau domin ƙarin samun ƙwarin gwiwa da cewa kana da tabbacin abun da ka ajiye, ba zai ɓace ba in sha Allahu in ka dawo zaka ɗauki abunka cikin kwanciyar hankali da natsuwar lamana. Shi yasa ko da yaushe nake ajiya a yanar gizo. Ajiyar yanar gizo abu ce mai amfani, zan ci gaba da ba 'yan uwana shara domin su yi ta.

Menene kake son canza a wurin aiki? Menene kake son canza a wurin aiki? Menene kake son canza a wurin aiki? Menene kake son canza a wurin aiki? Abin da nake so a wurin canza a wurin aiki shine a kama mun lokacin da nake aiki, musamman lokacin da na gaji. Lokacin da na gaji ina son in huta, ina so a kama mun a canza ni. Ina son canza kuɗi, ina son canza sutura, da canza wurin zama da suransu, da canza tufafi, takalma da sauransu duk daidai. Komi da komi dai ina son canza shi a wurin aiki. Amma na fi son canza lokacin aiki domin hutawa ta, domin wani ya zo ya ansheni ya taimaka mun, domin inje inɗan samu natsuwa, ɗan yi abubuwan da ya kamata daga baya. Daga baya sai in zo in dawo in cigaba da aikina hakan na ƙara mun daɗi. Na fi son canza lokaci domin in huta a wurin aikina.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka, kana sanya tunatarwa don ayyuka, kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka sosai kwarai da gaskiya ina sanya tunatarwa don ayyuka domin inganta aikina. Ko da na manta lokacin aikina hakan zai sa in tuna abin da na yi. Shiyasa nake sanya tunatarwa don aikina. Hakan dai sa ba zan mance da wani abu ba ko wani alkawari dana ɗauka a wurin aiki domin ƙarin samun ƙwarin gwiwa a wurin aiki. Kullum ina amfani da tunatarwa da safe kafin in tafi da kuma lokacin da daddare na dawo ina amfani da tunatarwa a wannan lokutan. Ina jin daɗin wannan tunatarwa sosai sosai. Tunatarwa, sanya tunatarwa a wurin aiki abu ne muhimmanci kuma zan ci gaba da yin shi kuma zan ba shawarwari su ma su yi domin hakan zai ƙara masu abin da suke so a wurin aikinsu da inganci da abubuwa ma da dama.